Gaskiya, gaskiya ina cire farce gaskiya. Gaskiya saboda a koda wali lokaci idan na yanka kumba za haka ina cizan farce. Gaskiya ina sa baki ina cizan farce. Ina cije farce kam.